Tabbas ina da shi don yanzu haka ma da shi nake amfani. Wace camfoji ne mun siyo shi akan kuɗi Naira dubu goma sha tara da ɗari biyar a unguwar rijiyar lemo dake ƙaramar hukumar Fagge a jihar Kano. Yana da sauri sosai kuma yana da matuƙar amfani a wajen mu saboda abu ne wanda ake son sa ake ƙaunasa sosai ɗari bisa ɗari. A ko da yaushe mukan yi amfani da shi a mabambantan lokuta domin amfani na yau da kullum.

Tabbas ina kunna amma tunda na fara aikin nan nakan kashe shi domin yana takura mani sosai wajen shigowar abubuwa. Na cikin aiki duk abin da ya shigo dole zaga waye zata ƙara kuma idan ta ƙara yana maida ni baya. Wannan shine dalilin da ya sa na rurrufe musamman ma na Facebook da kuma TikTok da WhatsApp da dai sauran makamantansu. Amma ina amfani da su ɗari bisa ɗari saboda tunatarwa da kuma abubuwa na yau da kullun da yau da gobe. Amma kuma akwai waɗanda har yanzu ban rufe ba saboda dalilai mabambanta da ya sa ban rufe su ba kamar na kiran sallah da shi ainihin wajen saƙonni da ake turo mani shi ma ban rufe ba da kuma wata kana Twitter shi ma duka ban rufe ba. Waɗannan abubuwan gaba ɗaya ban rufe su ba saboda ina son amfani da su ko ina rufe ƙarar ne domin kada ta diga takura mani amma kuma na bar su a buɗe domin ganin saƙonnin da za su diga shigowa cikinsu akai akai a kuma mabambantan lokuta. Saboda kallonsu yana da matuƙar amfani ɗari bisa ɗari. Rufe shi kuma yana da hatsari sosai domin za a yi wani abu ban sani ba wani abu kuma za a diga nemana a kansa wanda yake kaga dole su yi.

Gaskiya fina-finan da na fi kalla a da dai kafin shigowar Boko Haram, na fi kallon yaƙi. Amma tun da Boko Haram suka shigo da yan bindiga kuma na, na fi son kallon fina-finan soyayya. Domin na fuskanci yaƙin ba abu ne mai daɗi ba, abu ne wanda yake jefa mutane cikin mawuyacin hali a lokuta daban-daban a kuma mabambantan lokuta. Wannan shine dalilina da ya sa na fi son fina-finai na soyayya a wannan lokaci. Saboda za ka samu fina-finan yaƙin ka kalle su kuma za ka ga kusan daidai ne da abubuwan da suke faruwa a yankunanku. Kamar yaƙunan Somalia da sauran Sudan da sauran abubuwa makamantansu. To wannan shine dalilin da ya sa kwata-kwata yanzu ba na son yaƙin soja a wajen kallon fina-finai. Na fi son na soyayya, na so Ashe Kumar, Kareena Kapoor, Karishma Kapoor da dai sauran mutane jarumai na fina-finan Indiya. Domin fim ɗin Indiya shine fim ɗin da na fi so, na fi kalla a kuma mabambantan lokuta. Fim ne wanda yake yana faɗakarwa kuma ya nishaɗantar da shi ainihin mai sauraro ko kuma in ce mai kallonsa. Fim ne wanda suke tsara shi a da ƙwaƙwalwa suke inganta shi yadda ba zai taɓa tarbiyar mutum ba. Saboda haka ina son fina-finan Indiya. A da na yaƙi, na fi ƙauna amma kuma a yanzu na fi son na soyayya. Wannan shine Allah ya sa mu dace.

To a gaskiya nafison zama, domin ko wanda ya turo tambayar shima bazai ce yafison tsayuwa a mabanbantan lokuta ba. Saboda zama shine abunda yafi, yafi tsayuwa gaskiya. Domin zama idan ka zauna huta kake, amma idan kana tsaye to kuma aiki fa kakeyi. Saboda haka zama yafi hutu a kusan ko wanne lokaci, saidai akwai yanayi mabambanta da zakaga cewa shi tsayawar tafi zaman. Amma dai a yanayi na hutu, zama yafi, yafi tsayuwa.

To a da na kan tara su amma kuma yanzu ba na tara saboda an yi sauye sauye tun lokacin zamanin Goodluck Ebele Jonathan mai nasara na jam'iyyar PDP. Aka cire su ainihin kuɗaɗen tsaba daga jadawalin kuɗin Najeriya. To za ka samu tun da kuɗin ba su da amfani indai mutum yana da hankali da tunani mai yakai shi ya ajiye wa'annan kuɗaɗe a gidansa. A daidai lokacin da suke da amfani na kan iya tara su amma a yanzu da ba su da amfani ba abin da zan yi da su ba na tara su. Yanzu tara wa'annan sai dai gurin 'yan gwaggon masu neman ƙarfe na bola bola tun da su sana'a su ce in sun tara sun san yadda za su yi da su. Amma ni kuma da ba sana'ata ba harka gwangwan babu abin da zan yi da tsabar kuɗi domin idan ina tara su ma wani ya zo ya gani sai ya ce ai na haukace, na samu matsalar ƙwaƙwalwa a yi ƙoƙari a kai ni ainihin wato gidan masu kula da marasa lafiyar ƙwaƙwalwa wanda ake ce gidan mahaukata. To ka ga wannan abu bai yi rana ba, bai yi daɗi ba kwata-kwata ba'a samu yadda ake so ba. Wannan shine dalilina na kin tara tsabar kuɗi ba wai saboda wani abu ba domin ba a amfani da su kwata-kwata yanzu. An janye mana su kuma janye su ɗin ba ƙaramin cikas da kuma ci baya aka kawowa darajar kuɗin mu ba. Daga janye wa'annan tsabar kuɗi ya sa abubuwa suka ta'azzara abubuwa suka koma baya. Za ka samu cewa yanzu da akan iya siyan abubuwan yara ƙwan na ƙwandala, ficika da sauran abubuwa makamantan haka amma yanzu komai kankantar ƙullun abu ko na goma ma za ka samu babu sai ka ji ana maganar naira hamsin, ɗari, ɗari biyu. To a lokacin da muna yara idan aka ba mu naira kwandala ɗaya ko ficika ma ta ishe mu mu kashe. Amma yanzu yaro idan ka ba shi naira hamsin ma sai ya yi ƙoƙarin raina ta saboda idan ya je babu abun da za ta yi masa wajen siyayyar. Ya siya abu da yawa ya siya abu guda ɗaya wanda a wancan lokaci idan ka je da naira hamsin se ka ciko baƙar leda da ainihin wato irin kayan ƙwalam da maƙwalashe na kan titi.

Dole in rufe baki domin rufe baki lokacin hamma abu ne mai kyau. Abu ne wanda Allah Subhanahu wa Ta'ala ya umarce mu da shi domin gudun wasu abubuwa mabanbanta kamar cututtukan da suke yaɗuwa wanda suke ba su da sunansu a Hausa. Wannan shine dalili, rufe baki yana da matuƙar amfani saboda shi addini ya koya mana duk abin da za mu yi yayin aiwatar da abubuwanmu na yau da kullun da kuma yau da gobe. Hatta hamma an koya mana yadda za mu yi ta kuma da abubuwan da ya kamata mu kula da su a lokacin da muke gabatar da ita. Mun a umarta mu da in mun buɗe bakinmu yayin hamma, mu dinga rufi bakin da hannu kuma hannun ba hannun hagu ba hannun dama. Abin da ya sa aka ce hannun dama saboda guje wa wasu cututtuka da za su iya kaiwa su kawo wanda za su iya haifar maka da wata matsala. Domin shi hannun hagu hannu ne wanda akan fiya taɓa najasa da shi a mabambantan lokuta. Shi kuma baki guri ne wanda aka yin saurin kamuwa da cututtuka mabanbanta a kuma yanayi daban daban. Shi ne dalilin da ya sa ba'a son a dinga rufi baki da hannun hagu yayin hamma. An fi son a dinga rufe shi da hannun dama. Saboda haka addini ya koya mana kuma idan ka duba ko da a cikin likitanci ma, za a iya gaskata wannan magana domin magana ce wacce ta shafi bangaren kai tsaye. Domin duk wanda bai guje wannan ba yana dab da faɗawa matsala, yana dab da faɗa cikin hali na cuta da sauran abubuwan da suka shafi ta ainihin wato cutar. Kusan zaka duba duk abin da musulunci ya kawo mana to fa idan ba ka yi ƙoƙari ka yi shi ba to zaka samu zaka iya shiga matsaloli a mabambantan lokuta. Domin musulunci addini ne mai kyau, addini ne na gaskiya wanda dukkan abun da za mu yi amfani da shi na yau da kullun da kuma yau da gobe zaka samu ya zo mana da shi kafin wa takan ainihin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallama ya bar duniya sai da ya cika mana shi. Cif ya cika mana musuluncin ɗari bisa ɗari yadda babu wani abu da za mu tashi mu kama kama kamansa yayin aiwatar da shi in dai mun bincike shi addinin musulunci. Saboda haka zaka samu banda musulunci babu wani addinin da yake da wannan baiwa da yake da wannan hikima da basira ta kawo abubuwa makamantan haka yadda mutum zai yi hamma da yadda mutum zai yi abubuwan da suka shafi rayuwar sa kai tsaye. Zaka samu wasu addinan kusan duk kara tsaye kara zuba su ke abubuwan su ba tare da bincike a kan addini ba kuma ko da sun bincika ma ba su da abin da za su yi a cikin addinin nasu. Domin addinin bai kawo masu komai a bangarori mabanbanta bangarori da dama. Amma shi addinin musulunci ya kawo mana duk abubuwan da za mu yi kafin mu aiwatar da abubuwa mabanbanta kamar ita hammar da macen addinin musulunci ya kawo mana rufe baki a ciki kuma rufe bakin ya umarce mu da mu dinga sa hannun dama yayin rufe bakinmu a lokutan da muke gabatar da ita kanta hammar. Kaga kenan addinin musulunci addini ne mai kyau, addini ne wanda yake na gaskiya wanda yake kawo abubuwa masu kyau mabanbanta a mafiya yawan lokaci. Wanda in ka tsaya ka nazace shi duk ƙinka da addinin musulunci dole zaka ga cewa "Eh wannan addini ne na gaskiya, addini ne mai kyau, addini ne wanda ya kamata a bi shi saboda abubuwan da ya kawo mabanbanta wa'yanda suke da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam da kuma rayuwa ta yau da gobe." Wanda ko ba ɗan ko ba musulmi ba in dai zai ɗauko ɗabi'ar musulmi.

Jadawalin aikin mu abu ne mai tsauri, abu ne wanda in ba ka san shi ba ba za ka fahimce shi ba. Dole sai an zauna an koyar da kai. Abu ne wanda yake da buƙatar natsuwa da kuma kwanciyar hankali yayin fahimtarsa. Abu ne wanda yake da sarƙaƙƙiya a cikinsa, wanda duk wanda yake sanya koya dole ƙace ya natsu sosai da sosai ɗari bisa ɗari saboda aiki ne wanda duk lokacin da ka zo gabatar da shi dole ka natsu. Idan ba haka ba kuma yanzu za ka haifar da gagarumar matsala wacce ba kai kaɗai za ta shafa ba, ba kuma wanda za ka yi wa shi ainihin wato aikin ba. Za ta iya shafar al'ummar yankin gaba ɗaya da kuma ainihin wato gwamnatin wajen. Domin aiki ne mai hatsarin gaske, aiki ne mai matuƙar muhimmanci ga al'umma saboda bangare ne na wutar lantarki kuma ita wutar lantarki an sani abu ne na natsuwa da kuma fahimtarsa ainihin wato me za ka yi ma a lokacin aikin. Saboda haka jadawalin aikin mu da farko shine natsuwa. Dole ka natsu kuma ka san me kake yi da kuma tabbacin iyawarka. Dole a tabbatar da iyawarka kafin ainihin fara aiki a mabambantan lokaci. Amma akwai bangaren da a ciki ba a buƙatar iyawar taka sai dai natsuwa ake bukata. In ka natsu to ayi. Akwai ɓangarori da jama'a ciki wanda yake ko ƙarfi ka saka za ka iya aiwatar da shi wannan aiki ba tare da an samu wata matsala ba. Wannan shine a takaici domin aikin wutar lantarki aiki ne abu wanda yake da hatsari matuƙa. Indai mutum bai tsaya ya lura ba to zai iya samun matsala a cikin aikin a mabambantan lokuta. Domin aiki ne wanda yake da sarƙaƙƙiya. Dole sai ka karance shi, ka fahimce shi kafin aiwatar da shi domin guje wa matsaloli mabambanta kamar tashin wuta ko kuma lalacewar wani abu wanda kake tunanin jona shi a wani guri da sauran abubuwa makamantan haka.

Na kan yi dariya a lokuta mabambanta kamar lokutan da na ke cikin nishaɗi ko kuma lokacin da na ga wani abu wanda zai ba ni dariya. Wanda yake wani ya shiga wani irin abu wanda za ka samu dole ma ka yi dariya duk ƙarin tausayin ka ko kuma ince duk ƙarin dakewar ka dole za ka ga ka yi dariya a mabambantan lokuta. Amma dariyata ta fi ga yanayin nishaɗin da na ke ciki a daidai lokacin da na ke nishaɗi na fi yin dariya dari bisa dari kuma ita dariya a bace wacce take mai kyau amma kuma ba'a so ka tsananta yin ta domin yawan yin ta ɗin yakan jawo cuta ta hauka.

Ina karatu sosai da sosai. Kafin in kwanta nakan karanta jaridu da dama a mujalloli mabambanta. Nakan karanta jaridar Daily Trust, Daily Nigeria, Aminiya da BBC Hausa, BBC Landan da sauran gurare mabambanta. Nakan shiga Facebook in yi dube dube domin in karanta abubuwa kafin ainihin kwanciyar bacci. Domin karatu a daidai wannan lokaci yakan bani nishaɗi, yakan natsaman da zuciya da kuma nishaɗantar da ni a mabambantan lokuta. Saboda lokaci ne wanda kake an atse lokacin bacci. Lokaci ne wanda kake an atse ba ka tunanin komai kawai bacci nan da ka zo shi za ka yi ba tare da ka takurawa tun da dama kwana ai a kwance ake yinsa. To za ka samu a wannan lokaci nakan yi amfani da wannan dama domin karanta jaridu da kuma mujallu sosai. Sai kuma karatun da aka umarce mu da shi. Na yin addu'a a daidai lokacin bacci. Domin addu'a tana da kyau a yayin da za ka kwanta bacci a cikin musulunci. Addu'a ita ce makarin mumini. Dukkan abun da kake tunani. Idan ka yi addu'a Allah zai kare ka daga sharrin mai sharri, hassada mai hassada daga kuma makirci mai makirci da ɗan ƙullaƙullen da ba za a rasa ba na abokan gaba. Duk Allah zai kare ka daga wannan abubuwa mabambanta. Wannan shi ne dalilin da ya sa muke yin addu'a a lokuta daban daban, lokuta da dama da kuma yanayi daban daban. Saboda haka ina yin karatu kafin na kwanta. Ina karatu ɗari bisa ɗari kuma ina jin daɗin hakan domin hakan abu ne wanda yake sa ni nishaɗi, yake faɗakar da ni da kuma tunatar da ni wasu abubuwa wanda zuciyata ta manta, ƙwaƙwalwa ta ta kau da su. Domin kana cikin karatu za ka tuna da wani abu wanda ya kamata a ce kana yin sa kuma ba ka yi. Kana cikin karatu za ka tuna da wani abu wanda ya kamata a ce ba ka yin sa kuma kana yin sa. To karatu yana sa mutum ya nutsu kuma yana sa mutum ya fahimci ainihin wato wace iriyar rayuwa ake ciki, mece shi, me yake kaiwa, me yake kawo a cikin rayuwa. Domin duk lokacin da kake karatu sai ka tsinci sabon abu a daidai wannan lokaci. To wannan shi ne dalilina na yin karatu kafin na kwana. Karatu abu ne mai kyau. Ya kamata mai sauraro ma a ce duk lokacin da ya je kwanciya ya diga yin ainihin wato karatun domin ƙwaƙwalwarsa za ta buɗe zai samu fahimta sosai da sosai da kuma lura da abubuwa mabambanta na yau da kullum a cikin al'umma. Za ka samu duk me karatu a mabambantan lokuta za ka same shi ba dolobe ne ba. Za ka same shi da fahimta da kuma natsuwa da hankali da kuma sanin ya kamata. A lokuta mabambanta za ka ga cewa me karatu ya bambanta da shi wanda baya karatu. Domin wanda baya karatu za ka same shi ba ma an atse yake ba kwata kwata. Wani lokacin baya cikin hayyacinsa da sauran abubuwa makamantan haka.

To, da burushin goge baki dai so ɗaya nake gogewa a kullum. Amma ina da asuwaki na wanda Aminu ya ta kura sai mun saya a 'yan gyada. Kullun ina goga shi a bakina domin tsaftace ainihin wato haƙorana. Nakan goga shi a mabambantan lokuta duk lokacin da zan gabatar da ibada ta sallah, nakan yi ƙoƙari in goge bakina domin wannan abu ne mai kyau a cikin addinin Musulunci, tsaftace baki kafin ka je ga ainahin wato ibada. A kuma duk lokacin da za ka yi sallah ko kuma wasu addu'o'i wanda suke na neman nasara da kuma neman afuwa ga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kamata a ce ka goge bakinka da watakan asuwaki. Kuma ina yin kokari ina gabatar da hakan a rana nakan goge bakina da asuwaki sau biyar a daidai lokacin da zan yi salla kenan. Amma kuma bayan wannan ma nakan gogewa a mabambantan lokuta duk lokacin da zuciyata ta raya mun nakan iya aikata hakan ba tare da na ji dar ba tare da na ji wani abu ba. Ina goge bakina a lokuta da dama a lokacin da na so ba dole sai lokacin yin sallar ba. Duk lokacin da na ji ya kamata in goge bakina nakan ɗauko watakan asuwakina in guggurji bakina da shi. In guggurza a haƙorana domin samun tsafta a cikin ainihin bakina. Wannan ina son goge baki domin abu ne wanda kai ma idan ka yi za ka ji daɗi a ranka sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Tsaftar baki abune mai kyau kuma nakan goge bakina aƙalla a rana sau biyar so shida wani lokacin zuwa har sama da goma ma. Kai wani lokacin ba zan iya lissafawa ba domin zan iya ainihin wuni da asuwakin a bakina ba tare da shi na takura ba da sauran abubuwa makamantan haka. Domin asuwaki abu ne wanda yake da kyau a cikin Musulunci. Musulunci ne ya zo mana da shi, ya nuna mana kuma falalarsa da kuma kyawunsa da kuma abin da ya shafi ingancinsa. Kuma Alhamdulillah mun yi riko da haka kuma muna ganin alfanansa domin dukkan wata cuta da take cikin bakinka indai za ka dinga duk goge shi a mabambantan lokuta toh in Allah ya yadda za ka samu wannan cuta ta yi fitar ɗan go ta fice daga ainihin bakinka sai dai ka neme ta ka rasa. Za ka ga idan ba ka goge bakinka abu kaɗan idan ya taɓa ma baki sai ka ga bakin naka ya fashe. To dama ba ka tsaftace shi ya riga ya ruɓe. Akwai cututtukan da suka hau shi, aka ga bakin babu ƙwari akwai wata cutar da ake cewa amosani duk ta riga ta dabaibaye shi ta mamaye bakin. To sai ka samu gaba ɗaya matsaloli sun haɗu sun yi wa bakin yawa. Amma goge baki a mabambantan lokuta yana kore dukkan wa'annan abubuwa da na zayyanona na lissafu. Saboda haka wannan dalili ne ya sa nake son goge bakina a lokuta da dama kuma nake ƙoƙarin gogewar a ko da yaushe. Allah ya sa mu da ce, Amin.

A gaskiya na fi son launin kore domin launin kore shine launin da aka fi so aka fi amfani da shi a wurare daban daban a mabambantan yanayi. Domin launin kore launi ne wanda yake da dumbin tarihi da kuma yanayi mabambanta. Za ka samu kallonsa ma kawai ƙara ƙwarin ido yake yi kamar bishiyoyi, za ka ga duk ganyayyakin su in dai ba lalacewa ya fara yi ba za ka ga kore ne. To saboda haka, kallon kore yana ƙara ƙwarin gani, yana ƙarawa mutane kyau na ido. Za ka ga idan mutum yana yawan kallon kore, idonsa yakan yi ƙwari sosai da sosai. Kuma ko a addini za ka samu in dai ba wani ƙarya ake yi ba. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya fi ƙaunar koren launi. Koda mayafansa za ka samu an ace dukansu koraye ne waɗanda yake amfani da su. Ta wannan abu za ka ga malaman ɗarikuu na sufaye sukan yawan amfani da ainihin mayafi kore domin cewa suna koyi da Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam a aikace. Kuma wannan abu ba haka ba ne ba, ƙarya suke yi. Suna yin haka ne domin a ce suna da kusanci ga shi ainihin fiyayen halitta. Domin koyi da annabi shine koyi da Alqur'ani, duk abin da Alqur'ani ya kawo. To idan ka yi amfani da shi, to annabi ka yi wa biyayya da kuma Allah Maɗaukakin Sarki. Za ka samu a mabambantan lokaci sukan bijire wannan ainihin wato abubuwan da Alqur'ani ya kawo da Hadisai su dakko na abubuwan da littattafan sufayansu suka rubuta musu da sauran abubuwa makamantan haka. Amma kuma sukan yi amfani da koren ƙyalle domin nuni da cewa suna son annabi kuma suna koyi da shi, suna biyayya ga shi. Kuma wanda a zuciyarsu ba haka ba ne ba. Kawai dai domin shi ƙyalle ko kuma a ce launi abu ne wanda kowa zai gani. Shine dalilin da yasa suke amfani da shi domin cewa suna ainihin wato son Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma koren launi kuwa abu ne mai kyau wanda a addini aka nuna mana cewa koda annabi ya fi son shi ainihin wato koren. Saboda haka kore shine kalar da na fi so, kalar da na fi ƙauna a zuciyata.

To, Alhamdulillah mu kanyi amfani da kayan aiki mabambanta kuma ya danganta da shi aikin ma wane iri za ka je tukuna. Akwai ayyuka kala kala wanda muke amfani da kayan aiki daban daban. Misali, ƙaga akwai aikin da yake aiki ne na piping, akwai aiki na fittings, akwai aiki na jan waya. Sannan akwai aiki na trunking pipe, akwai kuma aiki na abubuwa dai kala kala a cikin aikin kuma kusan kowane aiki da abun aikinsa. Misali, idan zaka hau saman fal waya ka yi haɗa waya, ƙaga zaka tafi da iya filaya ne a hannunka. Filaya ta wadatar da kowane irin aiki a sama sai dai akwai mabanbantan lokutan da akan iya tafiya da ita ainihin wato sufana. Daga sufana sai filaya su kaɗai ne kayayyakin da ake aiki da su a saman fal waya. Amma idan ka sauko ƙasa zaka ɗauki aikin piping. Aikin piping aiki ne da yake son abubuwa mabambanta na farko. Aiki ne wanda yake buƙatar guduma, aiki ne wanda yake buƙatar ƙarfe na huda bango, aiki ne wanda yake buƙatar ƙusa, aiki ne wanda yake buƙatar abubuwa da dama yayin aiwatar da shi. Idan ka zo bangaren jan waya zaka ga aiki ne wanda yake buƙatar tura tube, yake buƙatar ainihin wato ita kanta filayar, sannan aiki ne wanda yake buƙatar ainihin wato safar hannu. Waɗannan dukkan abubuwan da na zayyanu kayayyakin aiki ne wanda muke amfani da su ta bangaren aikin wayarin na wutar lantarki na gidaje da na kamfanoni da kuma ragowar masana'antu mabambanta. Aiki ne wanda ya tara kayan aiki sosai zaka ga a wasu lokutai idan gyara zakayi to akwai abun da ake cewa ƙwan gwaji wanda yake da suna test lamp da kuma sukundireba da filaya wanda duk lokacin da zakayi aikin da ya shafi bincike na ainihin wato ita wutar idan ta rikice ka rasa yadda za ka yi da ita. To ya zama dole sai ka ɗauko wannan ƙwai na gwaji wanda zaka ɗiga amfani da shi domin gano inda ainihin wato wutar ta dosa da kuma sauran abubuwa makamantan su. Zaka samu sukundireba takan shiga kusan ayyuka da dama kamar fitting ɗin da kuma ainin ita jan wayar piping ne bata fiya shiga ba. A sauran lokuta akan yi amfani da ita wato sukundireba amma filaya ma takan shiga abubuwa da dama a yayin aiwatar da aiki. Misali kamar in kaje zuba ɗakin a sama zaka ga sai kayi amfani da ƙarfe mai nauyi wajen ɗaɗaga rodin sannan akwai abun da ake cewa Y box shi ma sai kayi amfani da shi. Akwai coupler, akwai, akwai wato kan abubuwa mabambanta. Idan ka sauko ƙasa yayin shi ainihin wato piping nan zaka ga cewa sai kayi amfani da knock out, kayi amfani da pipe, kayi amfani da male bush, kayi amfani da coupler da sauran abubuwan da suka shafi harkar ita ainihin wato wutar lantarki. Wannan abu ne mai kyau, abu ne wanda ya kamata kowa ya ɗiga sanin ga yadda ake amfani da su indai a bangaren yake. Allah ya san.

A'a, ina rera waƙa sosai da sosai. Musamman a lokacin nishaɗi. Na kan raira ta sosai da sosai musamman waƙoƙin Hausa. Domin waƙoƙi ne wanda nake jin daɗinsu kuma na fahimce su kuma na kan yi su a lokuta mabambanta. Misali kamar waƙoƙin su Haruna Oji, su Barmana Choge, su, su Ali Makaho da su Ɗan Maraya Jos da kuma Mamman Shata da sauran waƙoƙi na Indiya. Duka waƙoƙi ne wanda nake son su nake ƙaunan su a lokutan da nake cikin nishaɗi, lokutan da nake cikin annashuwa da kuma ainihin wato farin ciki. Duk waƙoƙi ne wanda nake ƙauna nake so sosai da sosai kuma ɗari bisa ɗari. Misalin waƙoƙin akwai waƙar da ake cewa waƙar, ehn, ta Ali Makaho. Waƙar Ɗan Kwikwiri. Zaka ga Ali Makaho ya raira waƙa mai daɗi a wannan yanayi. Ga Ɗan Kwikwiri ta Muhammadu Ɗan Kwikwiri. Ya ce malam mai duba duba. To wannan waƙa, waƙa ce wacce nake jin daɗin ta nake son ta. Sai wannan waƙa ban san ko mata waye ba ko ta Umar M Sharif ce wacce yake maganar soyayya a kai. Yake cewa soyayya ta yi mamaye ta yi caraf ta cafke mana zuciya. To ka ga ai ba ni kaɗai ta cafke ba har da Aminu. Shima ta cafke masa zuciyar domin yanzu yana nan yana son zuwa gurin ita budurwar tashi domin ya samu su gana. Wannan shi ne a taƙaice sai kuma waƙoƙin Indiya ta nake ƙauna. Musamman waƙoƙin finafinan da aka yi a fim ɗin, eh, ainihin wato Kwaila. Duk tasu samsam kima da sauran waƙoƙi kala kala wanda suke cikin fim ɗin Indiya. Akwai mawaƙi wanda ake kiransa da Zak Knight a cikin Indiya. Shima waƙoƙinsa suna burge ni sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Domin waƙoƙi ne masu kyau wanda aka fahim, ake fahimta su a lokuta mabambanta. Ya iya waƙa sosai baya harigido cikin waƙarsa. Ba ya watakan ainihin rashin tarbiyya da sauran abubuwa makamantan su. Zak Knight mutum ne wanda yake da natsuwa wajen aiwatar da waƙoƙinsa da kuma abubuwan da suka shafi nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa na yau da kullum da kuma nuna abun da yake faruwa a cikin al'umma da sauran abubuwa makamantan haka. Ina sauraron waƙoƙinsa kuma ina jin daɗinsu sosai da sosai. Sai waƙoƙin Dakta Alhaji Mamman Shata ya yi waƙa ta Wiri ɗan Tijjani ce wannan mutumin Shata. Har yake cewa Shata mai ganga ya gaishe ka. Wannan waƙa ina jin daɗin ta sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Domin waƙa ce wacce take burge ni. Kai bayan su akwai waƙoƙi mabambanta wanda nake so nake ƙauna, a kuma lokuta daban daban a lokacin da nake nishaɗi. Naka rera waƙa sosai da sosai waƙoƙin Hausa ko na Ingilizi ko kuma waƙoƙin Larabci. Ko wa inne ina iya yi sosai da sosai.

Watakan idan aka ce yamma to babu buƙatar kawo kwana a daidai wannan lokaci. Domin yamma lokaci ne wanda ake hutawa da kuma sauran abubuwa mabanbanta. Yamma ita ce wannan lokaci, yamma daga misalin ƙarfe uku na rana zuwa ƙarfe biyar na yamma to wannan shi duk yamma ake kiransa. Domin duk lokacin da rana ta taho daga gabas ta juya yamma take ƙoƙarin faɗuwa to wannan lokaci sunansa yamma. Daga lokacin da rana ta bar gabas ta juya yamma to yamma ta shiga, ka ga kuma kamar ƙarfe uku da wani abu zuwa huɗu rana take juyawa to zaka samu wannan lokaci ba lokacin kwana ba ne, lokaci ne wasu lokutan a lokuta ne na aiki a daidai lokacin, wasu lokutan lokuta ne na hutu, wasu lokutan kuma lokaci ne na neman ilimi. Misali, mun dawo gida daga aikace aikacen mu da yamma kafin lokacin bacci akan yi kokari a je majalisu. Kala kala domin ɗaukar ilimi na ainihin na wato addinin Musulunci. Zaka samu malamai da dama sukan faɗakar da mu mu ware lokuta mabanbanta domin mu san addininmu, mu san Allah da ma'aikinsa, mu san abubuwan da addini yake hani da su, mu san abubuwan da addini ya mana koyi da su domin mu riƙe addininmu tsayin dakakai da fata domin a gudu tare a tsira tare. Mallamummu sukan yi kokari a daidai wannan lokuta na yammaci domin gabatar mana da darussa kala kala irin su Bulugul Maram, Riyadu-s-Salihin da sauran littattafan da suka shafi addinin musulunci wanda za su kai mu ga tsira domin samun dacewa i zuwa Allah Maɗaukakin Sarki. A daidai lokaci na yamma lokaci ne na neman ilimi, lokaci ne wanda ya kamata kowa ma ya ware wannan lokuta domin neman ilimi wanda yake zai tafi ƙar da abubuwan sana yau da gobe. Zaka samu duk abun da kake yi idan sana'ar hannu kake yi, idan kasuwanci kake yi dole kana buƙatar ilimin addini a cikin wannan abu. Ilimin addini shi kaɗai ne yake maka hani da ka bar wa takan ainihin cuta a lokacin da kake gabatar da ayyukanka. Zaka samu wasu 'yan kasuwar sukan haɗa halal da haram, sukan haɗa haramun da halal a daidai lokacin da suke aiwatar da kasuwancinsu wanda ba su sani ba. Wannan abu mummunan abu ne sukan cutar da kansu a lokuta mabanbanta yayin da suke aiwatar da shi wannan abu. Domin abu ne wanda zai durƙusa da kai i zuwa ƙasa ba za ka taɓa tashi sama ba duk nisan da kai sai ka sakko domin ita cuta ba aba ce mai kyau ba, aba ce wacce kwata kwata bata dace ba. To shi ya sa muke amfani da wannan yammaci domin neman ilimin sanin Allah. Domin a ka san Allah to ka gama komai. Duk wani abu wanda yake na ruɗu da hayaniya za ka yi kokari ka guje masa sakamakon sanin Allahn da kai domin Allah shi ne mai yi duk abun da ka taɓa ka kira Allah a kansa to Allah zai dafa maka, Allah zai riƙa maka. Shi za ka samu nasara a kan wannan abu ɗari bisa ɗari musamman a bangaren kasuwa. Shi ya sa muke amfani da lokuta mabanbanta, yamma ne ko kuma dare domin neman ilimin sanin Allah da kuma manzansa. Wannan shi ne a taƙaice Ubangiji Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu yi kyakyawan ƙarshe. Amma yamma ne abun da na ɗauki, yamma shi ne lokaci na neman ilimi. In dai ba neman ilimi ba to ya zamantociwa neman kuɗi kake yi a daidai wannan lokaci.

A sosai da sosai ɗari bisa ɗari nakan iya ba da barkwanci a mabambantan lokuta da kuma ainihin wato mabambantan yanayi. Domin shi barkwanci abu ne wanda yake da kyau, abu ne wanda yake da muhimmanci sosai da sosai. Domin yakan ƙara wa mutum natsuwa da kuma kwanciyar hankali da gamsuwa. Zaka samu duk lokacin da mutum ya shiga wani hali na damuwa ko na ɗimuwa. Idan ya kalli ainihin barkwanci, yakan ji daɗi sosai da sosai a cikin ransa. Barkwanci abu ne mai kyau, abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci. Nakan iya ba da shi a lokuta da dama, lokutan hira da kuma lokutan da nake ganin ya dace sosai da sosai. Musamman a lokacin da wanda a lokacin da mutum ya yi fushi, akan iya yi masa barkwanci domin ya samu ya huce a daidai wannan lokaci. Barkwanci shi kaɗai ne abun da ya kamata a yi wa mutum. Barkwanci abu ne mai kyau, abu ne wanda in dai an bi shi a ƙa'ida, zaka ga babu laifi yinsa dan domin abu ne wanda ya kamata a ce ana yinsa. Sai dai mutum kada ya ɗauke shi ya mai da shi hanyar neman abincinsa. Domin haramun ne a musulunci ace sai ka ba wani dariya sannan zaka samu abin da za ka ci. Wannan abun in ka ma same shi to ka ci haramun. Domin babu kyau a cikin addinin musulunci sana'ar barkwanci domin samun abin da mutum zai ci. Wannan haramun ne, babu kyau ko kaɗan. Ba abu ne mai kyau ba. Mutane su kiyaye shi, mutane su guje shi domin abu ne wanda yake haramun a cikin addinin musulunci. Amma in dai za ka yi shi, haka nan ne domin nishaɗi da kuma nishaɗantar da wanda kuke zaune da su ba don neman kuɗi ba. To wannan abu ne wanda yake da kyau, abu ne wanda yake ba wata matsala. Abu ne wanda yake an, ainihin wato ƙara dankon zumunta da kuma ƙara dankon soyayya musamman ga ma'aurata. Zaka samu barkwanci. Akan samu miji wanda yake da barkwanci ko kuma mata wacce take da barkwanci. Duk lokacin da wannan sashi mabambanta akacin suka riƙe wannan abu, to za ka ga sun zauna lafiya. Domin shi barkwanci abu ne mai kyau, abu ne wanda yake da muhimmanci a zamantakewa ta aure. Domin duk inda ka ga ana yawan barkwanci akwai jituwa da kuma fahimtar juna a tsakani. Wannan shi ne a takaice kuma ni ma nakan iya yi lokaci ba zuwa lokaci. Nakan iya yi wa abokan ma'amala ko abokan ciniki ko kuma abokan kasuwanci domin ɗebe masu kewa ta hanyar da za su gamsu da cewa eh lallai wannan masoyi ne ko kuma abinda ya kama da haka. Duk lokacin da kake da mata ka ɗan ɓata mata rai ko kuma ka ga tana cikin damuwa, za ka iya yi mata barkwanci domin sa ta nishaɗi, sa ta dariya. Domin shi barkwanci abu ne mai kyau wanda yakan sa nishaɗi da kuma walwala da kuma annashuwa a cikin zuciya. Saboda haka barkwanci ina son shi ina yin sa amma kuma ba zan taɓa iya mai da shi abun da ake neman kuɗi ba. Domin ba abu ne mai kyau ba, abu ne wanda yake na haramun.

To a gaskiya bana son miya mai zafi kuma bana son miya mai sanyi. Ko da an zubo ta da zafi dai na fi son ta ɗan huce aji ta da ɗan ɗumiɗumi. Wannan shi ne a taƙaice? Miya mai zafi ai ba abu bane mai kyau ba saboda duk lokacin da ka zubo abinci a gaban ka ƙoƙari kake ka ci shi. In kuwa aka ce ka ci abinci da zafi ka ga ai ba zai ciwu ba musamman miya da take ruwa. Ka ga dole a jira ta ta ɗan huce to idan tana da ɗumiɗumi za ta fi saurin tafiya a lokuta mabambanta. Domin miya mai ɗumi musamman miyar kuɓewa ta sha man shanu ai ka ga duniya ce. Tana da daɗi sosai da sosai. Duk lokacin da ka ci ta za ka gamsu cewa ai tabbas ka ci abinci mai kyau. Saboda an ce ba a san maci tuwo ba dole sai miya ta ƙare. Amma miya yana ƙaunarta sosai da sosai musamman miyar kuɓewa da man shanu. Aba ce mai kyau aba ce wacce take da daɗi sosai idan an iya sarrafa ta. A mabambantan lokuta zakan amfani da miya yayin cin abinci. Dan miya mai sanyi ba ta da daɗi domin daga ka fara cin abincin ma zai ishe ka zai gundure ka za ka ji ka ƙagu ka gama ci ka tashi daga ainihin wato wurinta. Amma miya da take da ɗumi ko kuma zafi zafi za ka samu miya ce wacce take kamin ka fara cin abincin ba sankamar ba zai ishe ka ba. Da sauran abubuwan da suka shafa hakan.

Ai ni, lokacin da na fi so shine lokacin da nake samun kuɗi. Duk ranar da ta fito a kowane lokaci ina ƙaunarsa amma lokacin da na je na fi samu kuma nake cikin farin ciki to ayi lokacin na fi ƙauna. Ka san akwai lokutan da za ka ga kawai kana cikin farin ciki a wannan lokuta kana cikin annashuwa da jin daɗi duk wanda ya yi takale kama da abun da yake wanda ba na daidai ba ne ba za ka ga ba ka fiya kula shi ba. Saboda haka wannan lokaci ina son shi ina ƙaunarsa. Lokacin da na je na a farin ciki wannan lokaci ne wanda nake so. Ba na ware wani lokaci a rana waye wance wannan lokaci shine lokacin da na fi ƙauna, lokacin da na fi so a'a. Kawai duk lokacin da na je na gamsu da wannan lokaci to kawai shi ne lokacin da na fi so a cikin abubuwa na. Ba wai keɓantaccen lokaci ba. Domin keɓanta lokaci kace yana kusan lokaci kaza ba ka da wata dalili ba ka da hujja akwai kuskure a cikinsa. Saboda haka na fi son lokacin da nake cikin nishaɗi kawai shi ne lokacin da na fi so a kowane lokaci indai ina cikin nishaɗi to wannan lokaci, lokaci na ne. A mabambantan lokaci akwai ma yanayi mabambanta. Lokacin nishaɗi lokaci ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ga ita ainihin rayuwa da kuma zamantakewa ta yau da kullum da kuma yau da gobe. Alhamdulillah muna yi wa Allah godiya to Allah ya samu dace.

A gaskiyar yanayi bamu da wani lokaci wanda yake wai wannan lambace mai albarka acikin yanayin harkokinmu. Duk lokacin da harkoki suka buɗe, abubuwa suka kankama, munajin daɗin lamarinmu to wannan shine lokaci mai albarka. Amma ba mu da muke musulmai, bamu da wasu lambobi wanda za'ace wannan lambobi ne na albarka a cikin yanayi. Wannan halayya ce ta Hindu masu bautar shanu da kuma arnan cikin ƙasar India. Saboda haka mu bamu da wani lokaci da muka ware wanda zamu ce wannan lokacine mai albarka ko kaɗan bamu dashi. Kuma insha Allahu baza muyi ba, domin ba abune mai kyau ba, abune wanda yake ya saɓawa addini ta fuska daban daban. Abune wanda kai tsaye ma ya tafi shirka. Shi kuma duk wanda ya yi shirka yana cikin mummunar matsala acikin addinin musulunci. Domin shirka ga Allah. Abune wanda yake ka sabawa addini. Da kuma al'adar malam bahaushe. Allah yakan yafe komai amma baya yafe shirka. Domin idan ka ce akwai wata lamba mai sa'a to kaga baka yadda da Allah ba kenan. Ai babbar sa'a itace ka roki Allah bukatunka Allah ya biya maka su a lokuta mabanbanta. Shine kai sa'a. Amma in dai wasu lambobi ne za ka ƙirƙira ka ce wannan lambobin sa'a ne, to gaskiya mutum yana cikin wani irin yanayi mabambanci wanda yake kwata-kwata bai kamata ba. Yanayi ne wanda bashi da kyau a taƙaice. Wannan shine Allah yasa mudace. Amin. Summa Amin.

Yana magance damuwa ta hanyoyi mabambanta amma babba hanya ita ce addu'a. Duk lokacin da ka ji damuwa to ka koma ga Allah Subhanahu wa maɗaukakin sarki. Domin Allah shi kaɗai ya san mece ce matsalar ka kuma shi zai iya magance maka ita a lokacin da yake da bukata, a lokacin da ya so. Nan take idan ka roke Allah to za ka ga Allah yakan kawo mafita. Indai ka roke shi da ikhlasi da kuma wata kan zuciya daya. In ka tafi ka makame to ka shiga matsala ka shiga, ka ƙara fadawa wata damuwa. Domin duk lokacin da kake cikin matsala ka tafi ka kama wani tofa kana ciki, ka ƙara fadawa cikin wata babban matsala wacce tafi wacce kake ciki ma. Komawa ga Allah a dukkan lamura shi ne abin da ya fi dacewa, shi ne abin da ya fi soyuwa a mabambantan lokuta. Domin itace hanya wacce za ta ɓulle bayan wannan. Da kuma mantuwa, mantuwa yakan kawo wata kan korewar damuwa. Duk lokacin da aka maka abun da ka ji ba daɗi to ka diga yunƙurin manta. Indai za ka riga mantawa to insha Allahu za ka zauna lafiya. Ba za ka tsufa ba, ba za ka samu wata kan damuwa da ƙunci da baƙin ciki ba. Dole akwai haƙuri a cikin abubuwan da suka shafi ainihin wato damuwa. Indai za kayi haƙuri to shi kenan insha Allahu kai ka samu dacewa. Saboda haka ya kamata kowa ma ya diga haƙuri a dai dai lokacin da ya tsinci kansa a hali na damuwa ko kuma hali na ƙunci ko kuma na matsi. Wannan shi ne a takaice Allah ya samu dace.

To, Alhamdulillah ina yiwa godiya ga Allah da ya nuno mani wannan tambaya mai kyau, mai daɗi wacce kuma zan ba da amsa daidai da abubuwan da na sani a kai da kuma abubuwan da na fahimta. A mabambantan lokuta na kan so irin waɗannan tambayoyi domin tambaya ce wacce take ƙara mana basira da kuma hikima da tunani mai kyau a mabambantan lokaci. Wannan tambaya na ji daɗinta sosai da sosai ɗari bisa ɗari. A lokutan da na fi ƙauna a shekara shine ƙarshen shekara. Shi ne lokutan da wata kan ainihin ake yanke amfanin gona izuwa kasuwa. Wannan lokaci shi ne lokacin da ake kira da lokacin kaka. Watakan lokacin kaka lokaci ne wanda muka fi ƙauna a matsayin mu na ƴan kasuwar hatsi, ƴan kasuwar Dawanau, kasuwar hatsi ta Afirka baki ɗaya. Muna ƙaunar wannan lokaci domin lokaci ne wanda muke warwasawa, muke jin daɗi, muke shiga cikin annuri da kuma annushuwa yayin aiwatar da kasuwancinmu. Domin lokaci ne wanda muke ƙaunarsa sosai da sosai ɗari bisa ɗari sannan dukkan wasu abubuwa za ka ga mu kan ta'allaƙa su da lokutan domin shi ne lokacin samun kuɗinmu. Shi ne lokacin da muke tunanin babu wata matsala a cikinsa. Duk abin da muka sa gaba in sha Allahu zamu cimma wata kan matsayinmu, zamu cimma nasara a cikin wannan lokaci. Domin lokaci ne da za ka fita kasuwa ko da yaushe akwai abin da za ka siyo ka kawo ka ci riba a daidai wannan lokaci na ƙarshen shekara. Saboda haka na fi son lokacin kaka. A Hausance kaka ana nufin lokacin da aka riga aka yi girbin amfanin gona misali masara, dawa, gero, maiwa da kuma shinkafa da waken suya da alkama da dai sauran abubuwa mabambanta da kuma ainihin wato gyada da ridi. Duka waɗannan abubuwa ne wanda muke zuwa mu je mu siyo su a mabambantan kasuwanni a daidai lokacin kaka kuma mu kawo su mu siyar mu ci riba ko kuma akasin haka babu yarda kasuwa ba ta juyawa. Amma na fi son harkokin da suka zama na harka ce ta ridi ko gyada ko kuma shi ainihin wato waken suyan. Domin waɗannan harkokin su ne harkokin da suke tafiya suka fi kawo mana kuɗi sai kuma harkar ƴaƴan kashu ƙwallonsa shi ma abin da ake kira da yazawa a Hausa ke nan. Shi ma harka ce wacce muke sonta muke ƙaunata don tana kawo mana kuɗi a daidai wannan lokaci na kaka. Ƙwallon yazawa muna yin harkarsa a garin kwara ko kuma wata kan wasu yankuna na Taraba. Harka ce wacce take mai kyau, natsaɗtsiya wacce mu ake yin ta tare da Indiyawa amma mun fi yin ta da ƴan Cana domin su ne mutanen da ba su da ƙyashi, ba su da hassada, ba su da jin haushin wani ya samu a ƙarƙashinsu. Domin su ƴan Indiya sukan sa ido a kan harkokin samun ka ko ya ya suka ga ka motsa wajen samu ka samu da yawa za su diga jin haushi su diga tunanin kamar ko za ka fisu wanda mutumin Indiya, mutumin Cana bai saba da haka ba. Ba shi da baƙin ciki, ba shi da ƙyashi, ba shi da hassada a cikin harkokin kasuwancinsa. Kullum burinsa idan ya jawo ka jikinsa ya ce ka samu ba ka rasa ba ko da yaushe fatan da suke yi ke nan ba kamar mutanen Indiya ba. Shi kuma ridi mukan siyo shi a mabambantan gurare. Akwai lokacin da muke siyo shi a Taraba ko Benue ko kuma Nasarawa, Lafiya. Duka waɗannan gurare ne da muke siyo ridi a mabambantan kasuwanni irin su Toridanga da kuma Kofan Amadu da ainihin wato Lafiyan Lamurde da kuma ainihin wato da sauran dai mabambantan kasuwanni su Uba, su Zaki Biam da sauran kasuwanni waɗanda suka shafi yankunan Taraba da Nasarawa da kuma ainihin wato yankin Tubabe. Wannan shi ne a taƙaice inda muke siyo ridi yayin da ake gabatar da kaka. Wannan shi ne lokacin da muka fi ƙauna a ƙarshen shekara, lokacin da ake yin wannan hada-hada, lokacin da ake gabatar da waɗannan abubuwa. Mu'anayi namu yankin mu na arewacin Najeriya a garin Dawanau domin Dawanau shine cibiyar kasuwancin Afirka ta.

To gaskiya, eh ina bayar da ra'ayi amma kan ba ni da wani ra'ayi sai ra'ayin da yayi daidai da wa takan shi wanda za'a yi wa aiki. Domin duk lokacin da kake zuwa guri kace lalle, lalle kai ra'ayinka za'a yi amfani da shi dole zaka samu matsala da su mutanen da kuke yiwa aiki. Domin kowa akwai ra'ayinsa a zuciyarsa wanda idan ka rabu da shi ka tambaye shi ra'ayinsa zai bayyana maka, sai dai idan akwai wani gyara da ya kamata a yi sai ka yi masa. Amma kai tsaye ka fito da ra'ayinka kace lalle, lalle ga abinda kake so a yi alhalin kai kuma kawai aiki aka ɗauko ka kayi, to wannan zaku daga samun matsala da ainihin masu aikin da kuma wanda zasu baka aikin da kuma ainihin su yaran naka da kuke yin aiki da su. Dole ya zamanto ciwa ba iya ra'ayinka ake bi ba. Akwai mabanbantan ra'ayi da na jama'a da sauran abubuwa makamantan haka. Ya kamata masu aiki su sani cewa duk lokacin da mutum yake zafafa akan lalle, lalle shi ra'ayinsa shine ra'ayi ko babu wanda yake da ra'ayi in ba na shi ba to lalle akwai matsala a cikin tafiyar sa. Ya zama dole ka daga girmama ra'ayin mutane duk lokacin da kai ka kawo ra'ayenka to ka tabbatar da cewa wancan ma'ai yana da ra'ayi. Saboda haka sai ku tsaya ku fahimci juna kaji mene ne ra'ayin mutum akan yanayin shi aikin da za'a yi. Saboda haka ba ni da ra'ayi sai ra'ayin wanda ya ba da aiki. Idan ya ce ga yadda za'a yi masa to lalle, lalle haka za'a yi masa sai dai idan ya saɓa da dokokin aikin mu shine zamu iya bijire masa. Idan kuma bazai iya yabi dukuki sai mubar masa aikinsa domin kada yabata mana suna a ban garen aiki Zaka samu wasu mutane sukan ɗauko abun da yake wanda ainihin an riga an wuce yanayinsa duk lokacin da ka fito ka yi wannan abun za ka samu cakaki a idon wa'yanda suka san shi mene ne abun matukuna. Zaka samu mutane za su yi maka ƙorafi sosai da sosai ɗari bisa ɗari da zuma cewa kayi abunda bai dace ba a bangaren aiki. Ya kamata ka lura ka san me kake yi. To mafi akasari akan samu wa'annan matsalolin na aikace aikace to zaka samu wannan irin wannan matsalolin ba ra'ayin mu bane, ra'ayin me aikin ne zai kwaso tsofaffin kaya ya ce shi su yake so a saka masa a gurin da ake yin aiki wanda kuma duk yadda zakayi da su ba za su taɓa yin kyau ba. Sai dai kawai ka lallaba ka yi amfani da su a haka. To ka ga wannan babban matsala ce to tun da muka gano cewa muna yi wa kanmu illata wannan bangare zaka rasa abokan mu'amala idan kana biye wa wasu abokan mu'amala masu son zuciya a mabanbantan yanayi to sai muka fara yanke shawara cewa duk wanda ya zo da abu na son zuciya a cikin harkoki na ayyukan mu to zamu rabu da shi zamu zura masa ido muce lalle sai dai ya haƙura yaje ya nemo wani. Mukan wannan aiki nasa ya fi ƙarfin mu domin wannan abu da yake so ba za mu iya aiwatar masa da shi yadda yake bukata ba. Domin akwai matsala a bangaren aikin mu wannan abu ɓata suna ne wannan abu cika zai kawo mana ga ayyukan mu da kuma yadda muke tafiyar da shi. Ya kamata kowane mai aiki ya lura da irin wa'annan ra'ayi, ra'ayi. Saboda haka kai mai aiki ba ka da ra'ayi sai ra'ayin wanda ya saka ka aiki. In dai ra'ayin nasa ya zo daidai da naku da kai da abokan aikin ka sai ku haɗu kuyi shawara a tattauna domin samar da maslaha a cikin shi irin wannan aiki. Domin haka ya kamata kowane mai aiki ya diga yi ba wai ƙarfa ƙarfa ba ace kai ra'ayinka kawai shine wanda ya kamata a bi. Wannan ba haka bane ba kuma ba haka ya kamata a diga yi ba. A mabanbantan lokuta za ka samu wasu masu aikin sukan yi ƙarfa ƙarfa ga mutane wanda kwata kwata bai kamata a diga hakan ba. Allah ya samu ya dace.

Ya danganta da irin aikin da ake yi. Aiki ya danganta, kashi kashi ne, aikin kala kala ne. Akwai ayyukan da za ka samu in an fita wajen aiki akan yi ana hutawa domin aikin yana da wahala, yana da tsanani sosai da sosai dole sai ana yi ana huta. Misali kamar in ka fita aikin sola, aikin sola aiki ne wanda yake buƙatar hutu sosai domin kwakwalwar ka ta washe a mabambantan lokuta domin samu ka aiwatar da aikin lafiya ƙalau ba tare da ka samu matsala a cikin shi wannan aiki ba. Saboda haka aikin sola aiki ne mai wahalar gaske kamar idan akwai wani gini da ake ce masa Chinese roofing wanda yake gini ne wanda ake yi masa doron zabo. Za ka gan shi an yi masa ƙololuwa, an yi masa tsiri ya tashi sama wanda ba shi da suna a Hausa amma dai abin da muke kiransa da suna shi ne Chinese roofing. Wannan gini, gini ne wanda yake wahalar da mu yayin aiwatar da aiki na sola. Domin za ka samu idan muka tashi jera fanal fanal mu ba mu da kuɗin da zamu dau komo ta domin aiwatar da shi wannan aiki na ɗora fanal fanal za ka samu mu kan yi amfani da wasu dabaru da igiyoyi wajen ɗaura shi fanal ɗin mu ja shi sama domin ɗaɗ ɗaura shi. To wajen jan nasa akan ji raunuka kuma akan iya faɗowa ko kuma shi ya suɓuce ya faɗo da abubuwa makamantansu. To ka ga a daidai wannan lokaci duk lokacin da ka hau sama idan kana saka shi ainihin wato wannan fanal ɗin to fa ba ka da hutu sai lokacin da ka sakko. Domin wuri ne wanda yake da wahalar hawa da wahalar sauka. To za ka samu cewa idan ka hau za ka ga da ka sakko gwara ka tsaya ka aiwatar da ayyukanka ko mai wahala ko mai zafi ko mai rana gwara ka aiwatar da ayyukanka ka kammala su. In ka kammala in ka sakko shikenan ka ga ka yi hutuna bai ɗaya. Saboda haka ayyukan da muke yi ba mu da lokacin hutu sai dai lokacin da kawai ya samu shi ne wannan. Lokacin hutu ba wai lokaci ba ne wanda ake ƙirƙirarsa a gurin aiki. Lokacin da ya samu kawai a shi dai dai lokacin ake yi. A lokutans da muke gabatar da ibada ka ga mu kam fita kafin sallar azahar. Lokacin sallar azahar idan ya yi zamu tsaya muyi sallah mu huta mu ci abinci mu fita muna yi lokacin sallar la'asar shi ma mu kam huta a ɗan sha ruwa da ɗan abin sha a koma aiki. Wani lokacin aikin yana kai mu har ga magariba ko kuma isha ma. To kuma duk lokacin da ake gabatar da wannan ibada ta sallah to lokaci ne wanda muke hutawa sosai da sosai ɗari bisa ɗari a muna samun hutu a daidai wannan lokuta na sallah. Amma in ka ɗauke su in dai ana cikin aiki ne babu wani lokaci da ake cewa wannan lokacin hutu ne bari mu tsaya mu huta domin muna son muyi aiki tuƙuru, muyi aiki kai da fata, muyi aiki sosai domin shi komai lokaci ne. Wani lokacin kana ji kana gani aikin ma ba zai yiwu a gurinka ba dole ka haƙura da shi.

Gaskiya ba ni da larurar da za ta sa kullum kullum sai na sha magani. Domin shan magani kullum sai mai ainihin wato larura. Ni kuma Alhamdulillahi, ba ni da wata larura wacce za'a ce lallai kullum sai na sha maganin nan. Domin, za ka samu wasu masu larura wacce take da dogon zango, misali kamar ciwon hanta, ko kuma ciwon ƙoda, ko kuma ciwo wanda ya shafi bangaren ƙwaƙwalwa. Su ne wanda za ka samu, ko hawan jini, ko kuma dai abubuwa wanda suke makamantan haka. Su ne za ka samu kusan ko da yaushe suke kan magani. Amma Alhamdulillahi ni kan lafiyata ƙalau, lafiyata garrau, ba na buƙatar shan magani a ko da yaushe. Sai dai idan mabambantan lokuta wanda lokaci ne wanda yake larura ta kama ni to nakan iya shan magani a irin waɗannan lokuta. Amma, gaskiya ni ba na shan magani sosai da sosai a lokuta da dama. Domin shan magani a lokuta da dama, kullum kullum sai ka sha magani shi ma yakan kawo wa ƙodar mutum cikas, yakan kawo mata, eh, rauni sosai da sosai. Domin, shi maganin Bature, magani ne wanda yake da sinadarai mabambanta wanda shansa a ko da yaushe yakan kawo matsala a lafiyar ainihin wato ɗan Adam. Shine dalilin da ya sa ni ba na shan magani kullum kullum. Domin lafiyata ƙalau, ba ni da wata larura wacce za ta ci, sa ni dole sai na sha ainihin shi wannan magani. Alhamdulillahi kuma ina yi wa godiya ga Allah da ya ba ni lafiya da kuma, eh, kwanciyar hankalin da ba sai na sha magunguna kullum. Ba za ka samu wasu mutane lafiyarsu ƙalau amma kuma dole kullum ɗin sai sun haɗiyi wasu mabambantan magunguna wanda ake kira da ƴan ƙwaya kenan. Lafiyarsu ƙalau amma domin su ƙara kuzari ko kuma ƙwaƙwalwarsu ta kai su ga wani matsayi, za ka samu su kan sha su magunguna wanda doka ma ta haramta shansu a cikin ƙasa. Kuma wanda aka kama da magungunan, za su fuskanci hukunci wanda yake da tsauri. To kaga irin waƴannan babu, abu ne mai kyau ba Allah ya kiyaye. To, saboda haka, wannan shine dalilina na ƙyamatar magunguna kullum kullum, sai dai in da larura, da larurar ma kuma in mu kaɗan shashi na wasu lokuta mu kan koma asibiti domin ƙara canza mana wasu, ko kuma a canja salon yadda za a wawowa.

To ai wannan jira a layi sai dai idan wanda bashi da sana'a. To ni kuma da sana'ata wane jira zanyi a layi? Duk lokacin da ka ganni a layi hutawa nake yi ba wai jira nake yiwa. Saboda haka da sana'ata ni idan kuma na buƙaci hutu to zan shiga cikin gida ne in kwanta ko kuma in tafi wasu gurare wanda suka shafi ziyara da kuma sauran abubuwa makamantan haka. Amma sam sam ni ban fiya wato kan zama a kan layi ba. Domin ai ina da sana'a a ma bamantar lokuta in banje kasuwa ba nakan tafi sana'ar hannu. In ban tafi sana'ar hannu ba zaka same ni a gida ina aiwatar da ayyukana wanda suka shafi ayyukan yanar gizo gizo. Domin nakan iya yi aiki ta yanar gizo gizo a biya ne duk nakan iya yi. Nakan yi leburanci wanda ya shafi harkar sana'ata ta electrical wiring sannan kuma nakan tafi kasuwa inyi hada hadar kasuwanci wacce ta shafi harkokin buhu kamar su riɗi ko dawa ko soɓo ko maiwa ɗa dai sauran abubuwa makamantan haka. To ka ga wanda yake da wa ennan abubuwa in dai da akwai jari a hannunsa bashi da hutu. Idan babu wannan zai tafi wannan in babu wanchan zai tafi wancha kuma bugu da ƙari da nakan iya yin ayyukan da suka shafi ayyukana, intanet wanda suke ayyuka ne na yanar gizo gizo wanda nake iya aiwatar da su a cikin gida ba tare da naje wani guri ba. Wannan shine a takaice Allah ya sa mu dace nakan-- sai dai kuma kasan akwai yanayi da zai kama ɗin zaka iya yin jiran. Kamar misali ka raka wani abokin ka wani gidan da kai baka iya shiga cikin gidan ko kuma bai kamata ka shiga ba zaka iya jiransa a layi kuma yadda zaka jira shi a wannan layi shine zaka koma gefe domin ka tsaya a gurin da ya dace, gurin da bai yi kan hanya ba kuma bai yi kusa da inda zaka takura wa ainihin wato wani ba. Zaka jira shi ne domin idan ya fito sai ku cigaba da ainihin wato tafiya. A daidai irin wannan lokaci mukan iya jira, mu jira abokanmu ko kuma matanmu ko kuma wasu mutane wanda suka shafi hakan. Alhamdulillah kuma abu ne mai kyau shi wannan in dai irin wannan jira ne. Amma za ka samu wasu kawai za su hau kan layi su jira duk wanda zai wuce suna kallon sa ko kuma a yi maganganu wanda suke marasa daɗi marasa kyau. Wannan abu haramun ne koda a musulunci Allah Subhanahu wa ta'ala ya haramta mana irin wannan abun. Domin za ka samu akan aiwatar da abun da bai dace ba, abun da yake ba na daidai ba, abun da yake wanda kwata kwata ba shi a cikin tsari. Za ka samu akan aiwatar da irin abubuwa. To shine dalilin da ya samu ba mu iya ji wannan jiran a kan layi sai dai in jira ne wanda yake da dalili, wanda yake da manufa, wanda yake da sula da kuma abubuwa ne makamantan haka kamar yadda na bayyana a baya. Sai dai idan da akwai wanda muka raka wani guri, to idan gurin ba ma shigarsa ko kuma guri ne wanda bai kamata mu shiga ba to zamu iya jiransa a wurin da ya dace, wurin da yake ba zamu takura kowa.

To gaskiya ina son wasa mabambanta, misali kamar wasan ƙwallon ƙafa ko kuma wasan ƙwallo ta abin da ake kira da polo ko kuma wasan tseren dawakai. Waɗannan duk wasane wanda nake ƙaunarsu, nake sonsu duk lokacin da naga ana yi nakan shiga nishaɗi sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Musamman wasan ƙwallon ƙafa nakan ƙalli wasanni wanda suka shafi na ƙasa da ƙasa da kuma ainihin wato abubuwa dai makamantan haka kamar Champion League da kuma La Liga da kuma World Cup da African Cup da sauran kofuna makamantan haka duka wasanni ne wanda nake son ƙallonsu kuma a mabambantan lokaci nakan ji nishaɗi idan na ainihin ƙalli su. Waɗannan wasanni domin wasanni ne wanda nake ƙaunarsu nake sonsu ƙwarai da gaske kuma ɗari bisa ɗari. Sai akwai wasan tseren gudun doki ina son shi sosai shi ma wasa ne wanda yake burge ni yake sa ni nishaɗi a mafiya yawan lokuta. Amma wasa ne mai haɗari wanda aka rasa rayuka a cikinsa kuma duk da haka ina ƙaunarsa gaskiya ina son shi domin ina alfahari da al'ada kuma ita al'adarmu ta Hausawa don dai mun riga mun yadda al'ada ne. Doki yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke abubuwa ne na al'ada a tattare da mu. Wannan shi ne dalilin da ya sa nake son wasan doki sai kuma wasa wanda ya shafi wasan dare na wasan abin nan abin da ake kira da polo. Wasan ƙwallon polo wacce ake yin ta akan doki ina sonta ina sha'awarta a mabambantan lokaci nakan je Polo Club wanda yake Kano in je in ƙalli ainihin shi wannan wasa. Tun daga lokacin da na fara zuwa har zuwa yanzu bai taɓa fita min daga rai ba domin wasa ne wanda nake matuƙar ƙaunarsa nake sonsa a mafi yawan lokaci nakan yi amfani da damata a lokacin hutu in ana ainihin wato wannan wasa nakan je in ƙalle shi sosai da sosai kuma nakan gamsu in nutsu nakan ji daɗin shi wannan wasa sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Wannan shi ne a taƙaice Allah ya sa mu dace amin summa amin. Ina son wasanni kala kala kuma a mabambantan lokuta domin wasa abu ne wanda yake ɗebi kewa yake sa mutum nishaɗi sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Wasanni suna da daɗi a musamman wasan da na shiga cikin ran rak.

A'a gaskiya bana raba abinci da mutane, sai dai idan mutun ba shi da tsafta. Amma shi cin abinci da mutane ai abu ne wanda yake da muhimmanci, abu ne kuma wanda ake so domin yakan ƙara haɗa kawunan al'umma. A mabambantan lokuta na kan so in ci abinci da mutane ko da ƙaramin yaro ne in dai ba shi da wata kan ƙazanta a tattare da shi, za ka samu ko yana da ƙazanta ma a tattare da shi na kan gyara shi kafin mu ci abincin da shi kuma mu ci abinci tare da shi ba tare da na sami wata matsala ba. A ɓangaren ƙyama dai kan ni ba na ƙyamar kowa yayin cin abinci. Na kan ci abinci da duk wanda na ga dama, sai dai idan wata kan ba shi da tsafta kamar yadda ainihin wato na bayyana. Domin cin abinci da mutane shi ne yake sa na ci abinci da yawa. Idan ni kaɗai nake cin abinci, duk lokacin da na fara cin abincin nan da nan sai na ji ainihin wato na ƙoshi ba tare da abincin ya gamsar da ni ba kuma komai daɗinsa na kan ji ya fitan mun daga rai nan da nan, ko kuma in ce nan take. Wannan abu ne wanda ni ma kaina na rasa fahimtar yaya yanayin yake ko kuma in ce yaya zan fuskanci shi lamarin wannan harkata cin abinci. Domin duk lokacin da na ci abinci ni kaɗai, na kan ji na yi saurin ƙoshi. Na ƙoshi nan da nan, na ƙoshi ba na jin cewa zan iya ƙara cin wani abincin kuma daga na tashi na yi nisa kuma sai in ji yunwar ta ƙara dawowa nan da nan ba tare da wani abin nan ba. A gaskiyar magana ina son cin abinci da mutane sosai da sosai ɗari bisa ɗari a mabambantan lokuta da dama. Kuma Alhamdulillah hakan yana ba ni nasara da damammaki kala kala daban daban kuma a mafiya yawan lokuta. Gaskiya.

Tabbas ina yin kiran bidiyo a mabambantan lokuta daban-daban. Misali kamar ta WhatsApp ko kuma Facebook ko kuma watakan ainihin Instagram. Duk waɗannan hanyoyi ne da suke sa nakan kiran bidiyo domin sauƙaƙawa wajen kira da kuma kira na oh ƙasa da ƙasa. Za ka ga watakan idan ina son in ga mutum mu gaisa da shi wanda yake a ƙasar da ba tamu ba wanda yake a ƙetare, nakan kira shi cikin sauƙi ta waɗannan hanyoyi ta kiran bidiyo mu gaisa lafiya ƙalau tare da shi ba tare da na sami wata damuwa ba ko na samu wata matsala a lamarin wajen kiran. Kiran bidiyo kira ne wanda yake da sauƙi kuma kira ne wanda yake farantawa mai kiran rai domin za ka ga mutum kuna waya da shi kamar a kusa da kai yake kuma kuna magana, kuna tattaunawa, ayi wasa, ayi dariya kamar dai ana tare a guri ɗaya. Alhamdulillahi kiran bidiyo ina yin sa sosai da sosai ta waɗannan hanyoyi ta Instagram da kuma Facebook da ainihin wato WhatsApp. Kuma ina jin daɗin hakan. Hakan yana sauƙaƙa mani wajen kashe katina domin za ka samu idan zan yi kira ta hanyar, a, ainihin wato abin da ya shafi shi, uhn, abin da ake cewa kati, za ka ga na kashe kuɗi sosai ɗari bisa ɗari wanda kuɗin idan zan kashe kamar dubu uku a wajen kiran waya ta ainihin katin waya, to za ka samu idan na saka data ta naira ɗari biyu ko ɗari uku zan shafe wasu lokuta muna waya ba tare da kuma ta ƙare ba kuma za ka samu kiran yafi ainihin wato shi wancan kira da nake yi daɗi da kuma muhimmanci domin shi wannan mutum ne kana kallon sa ido da ido. Shi kuma wancan sai dai ka ji murya kuma wannan za ka ga, za ka ji murya za ka gan shi ido da ido duk abin da zai yi kana kallon sa. Za ku fahimci juna da kuma abun nan za ku ƙara shaƙuwa ko da a cewai abokan cinikayya ne misali. Za ku yi magana da abokan cinikayyarka da suke ƙasashen waje to za ka ga cewa kun shaƙu da juna sosai da sosai ta hanyar ganin juna wanda duk lokacin da kuka haɗu baya, ba ka buƙatar a yi maka bayanin wannan wanene, wannan daga guri kaza yake. A'a, dama tun tin ka riga ka san shi ta hanyar kiran wayar, uhn, bidiyo. Ka san shi, ka san fuskar sa, ka san kalar sa, kana ganin sa kawai za ka gane da shi ainihin wato da wa kake yin magana. Wannan shine a taƙaice muhimmanci da kuma alfanu na kiran waya ina yi sosai da sosai domin ni na fi son shi ainihin kiran wayar ma akan yin waya, ah, ah, kai tsaye wacce za ka ji iya muryar mutum. Wayar da za ka ji iya muryar mutum. Waya ce wacce idan ina yin ta ma nakan saurin gajiya a mabambantan lokuta amma ita wannan duk inda nayi minti talatin ina waya ta kai tsaye za ka samu na gaji. Amma ita wannan waya ta, uhn, bidiyo za ka samu zan iya shafe tsahon awa ko kuma awa da wani abu ina yin ta ba tare da na gaji ba kuma cikin raha da kuma kwanciyar hankali. Amma ita waccan waya ce wacce kwata-kwata idan ina yin ta zan ji na takura, zan ji kwata-kwata. Ba na jin daɗin lamarin da nake ciki, ba na jin daɗin yanayin da sauran abubuwa wanda suka shafi hakan gaskiya amma shi shi wannan yana sauƙaƙa mana wajen amfani da kuɗin mu domin shi amfani da ainihin wato data abu ne wanda yake da sauƙi, wanda yake da muhimmanci. Za ka ga, za ka rage kashe kuɗi. Shi ne dalilin da ya sa kai tsaye nakan kira mutane ta hanya wacce take da data kai tsaye ba tare da na kira ta hanyar katin waya ba domin ina jin daɗin hakan. Yana tattala mani kuɗina, nakan ji daɗi sosai da sosai ɗari bisa ɗari a mabambantan lokuta. Nakan yi ajiya wacce idan na saka kati ma na kira sai ka ga ya shafa sati biyu, uku bai ƙare ba. Wannan haka ina s jin daɗin sa, ina samun nasara sosai da sosai ɗari bisa ɗari kuma Alhamdulillahi hakan yana ƙara mani gwarin ƙarin gwiwa wajen mu'amalantar mutane daban daban a ƙasashe da dama.

To, Alhamdulillah. Tsoro abu ne wanda aka riga aka halicci zuciyar ɗan adam da shi kuma a mabambantan lokuta yakan ji tsoro. Amma mutum mai imani shine wanda zai ji tsoron Allah da kuma ma'aikinsa da kuma ranar lahira. Wannan shine. Wataƙan ka ji tsoron Allah Subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai kome wanda ya halicci duniya da abin da yake cikinta, wanda ya halicci sama da ƙasa ba tare da ya yi mata watakan ainihin wayyi ba. Wannan shine abin tsoro. Shi ya kamata kowa ya ji tsoro. Ya kamata ace ɗan adam ya duba ya gani duk wanda za ka ji tsoro bayan Allah. Wannan shiriri ta ce domin duk kewaye kewen ka dai abin da ake gudu dai kada a je a haɗu da Allah kuma wannan dole sai an haɗu da shi a mabambantan lokuta da kuma abubuwa makamantan haka. Wataƙan dole a ji tsoron Allah domin ko da ranar hisabi, ranar sakamako, domin rana ce wacce take ranar tonon asiri, wacce duk abin da kai a duniya in dai ba ka tuba wa Allah ba za ka shiga tarkon. Da na sani da kuma abin da yake na, abin da yake na, um, ɗimuwa a wannan lokaci. Wannan rana rana ce ita ce ranar da ya kamata ɗan adam ya ji tsoro domin gyara tsakaninsa da ainihin wato Ubangiji. Ranar alqiyama ranar da babu wani wanda zai iya ce tanka sai dai aikin alkhairin da aka aikata a duniya. Wataƙan rana alqiyama rana ce ta tonon asiri ƙwarai da gaske. Duk wanda bai ji tsoron Allah a duniya ba to ya riga ya tabe ya yi hasara. Duk wanda za ka ji tsoro a duniya to shirme ne domin shi ma kansa idan ka bibiye shi yana tsoron waccan rana. Saboda haka to ya kamata ace ka tsaya ka ji tsoron Allah ɗari bisa ɗari. Ka ji tsoron Allah yadda ya kamata dominka a gudu tare a tsira tare. Tsoron Allah shine a matakin farko da kuma tsoron ranar sakamako. Ka ji tsoron ranar sakamako domin ka kula da haƙƙin al'umma, ka kula da zamantakewa, ka kula da abubuwa wanda ya kamata ka kula da su. Za ka samu wasu sukan cutar ƴan'uwansu ba tare da suna jin tsoron su ba kuma ba tare da suna jin tsoron ranar sakamako ba. To ba wannan ne ba. Dan ka ji tsoron mutum a duniya abin banza ne domin duka guri guda za ku je ku haɗu kuma ka kalli a lokacin da babu wanda ya fi wani sai dai wanda ya fi wani tsoron Allah a duniya to shi ne wanda ya fi wani a can wataƙan ranar lahira. Saboda haka jama'a, a ji tsoron Allah ba kar ka ji tsoron wani ɗan adam domin ɗan adam duk abin da zai yi maka iya duniya ne. Karshe dai ya ba ka wahala imma ya ba ka wahala ko kuma ya hallaka ka baki ɗaya. To wannan ba wani abu bane ba damacen dole za ka mutu. In kaga ka mutu a daidai wannan gaba to wannan abu ne wanda Allah ya tsara a daidai wannan lokaci. Shi ne lokacin mutuwar ka. Abin da ake gudu dai wahala kuma ita ma wahala tana da iyaka ƙarshen ta dai in ba ta miƙewa bace ba to za ka ga an riga an tafi an bar duniya gaba ki ɗaya to barin duniya dama kuma abu ne wanda Allah Subhanahu wa ta'ala ya tsara mana. Dole sai ka bar ta. Dole akwai ranar da za ka bar ta gaba ɗaya za ka bar duniya, za ka koma wurinsa dama shi ya halicce ka kuma ya rubuta maka ranar da za ka rasu. Duk wanda ka ga ya bar duniya ba sauri ba yai kuma da kake nan watakan kake duniyar ka jira taka kai ma tana nan tafi domin duk wani mai rai sai ya mutu. Saboda haka shi ya sa nake mamakin shugabanninmu na Afirka da suke tsoro na wa'incan Yahudawa so suke saka musu wasu abubuwa a zuciyoyinsu. Suna tsoron mutuwa domin suna cutar da mutane kada a yi masu magana. Za ka samu su kuma shugabanninmu sun yi gum, sun yi shiru domin tsoron da suke fama da shi a zuciyarsu wanda wani wanda ya kama bai kamata ma ace ya ji tsoron ba. Za ka samu mutum ne ɗan shekara arba'in, hamsin sama da haka ma wani sittin, saba'in.

Tabbas na kan kwana a ciki, domin kwana a ciki yafi kwana a waje. Saboda kwana a ciki abu ne mai daɗi, abu ne mai ɗanɗano, wanda zaka ji daɗinsa sosai da sosai idan ka kwana a ciki. Zaka ji daɗi sosai akan kwana a waje, domin kwana a waje wani abu yakan iya samun ka, amma in ka kwana a ciki ka rurrufa ko'ina lallai zaka ga cewa an samu nasara, an samu abun da ake da buƙata. Saboda kwana a cikin koya yake dai, yafi ainihin wato kwana a waje. Domin duk wani wanda zaka samu yana da gata to zaka samu lallai yana kwana a ciki ba a waje ba. A ƙasari wanda suke kwana a waje zaka samu mutane ne wanda basu da gata, basu da yadda za suyi, basu da matsu guni, to su kaga sun kwana a waje. Amma ba kuma hakan suka so ba, ba kuma hakan ne daidai a zuciyarsu ba. Su ma kamar yadda za ka kwana a cikin, suna so su kwana a ciki amma dai babu ainihin wato hali. Wannan shine dalili na kwana mutane a ciki. Zaka samu kwana a ciki yana da sirri, kwana a ciki yana da matuƙar sirri sosai da sosai. Zaka kwana babu wanda ya san abun da kai, babu wanda ya san halin da kake ciki, babu wanda ya san abun da ka aikata a ciki. Wace kan in ka kwana a waje ka ga ainihin, wato a bainar jama'a ka kwana kowa na kallon ka, kowa na ganin yanayin da kake ciki, kowa yana ganin yanayin da kake kai kawo a kansa. Saboda haka, wannan raini ma zai iya shiga tsakanin ka da mutane. Za'a dinga raina ka, a dinga maka kallon ba ka isa ba kallon tara saura kwata. Wace kan lallai kwana a ciki abu ne mai kyau, abu ne mai muhimmanci ko don sirrin shi ɗan adam. Domin mafiya yawan lokuta zaka samu mutane sukan kwance a waje idan, misali akwai lokutan da kwana a wajen ma yafi kwana a cikin, kamar lokuta na zafi ko kuma wai abuna yayi kama da haka. Za ka samu a mafiya yawan lokuta, akan yi rukuni mutane mabanbanta ka ga an kwanta a wajen. To, wannan an san abu ne na lokaci, ba wani rashi bane ba, ko kuma ƙasƙanci, ko kuma wani abu makamancin haka, wanda ya shafi shi ainihin wato hakan. Saboda haka shine dalilin da ya sa muke son kwana a ciki, amma kwana a wajen ma ba laifi bane ba, domin ana yi ai a mabambantan lokuta a kuma mabambantan yanayi. Saboda haka babu wata matsala a cikin kwana a ciki ko kuma a wajen gaba ɗaya.

To ina son yanayin ɗaki a mabambantan yanayi gaskiya. Domin ɗaki a mabambantan yanayi, ɗaki ne wanda zaka samu misali. Ina son in ga yanayin ɗaki da akwai wutar lantarki a cikinsa. Ina son in ga ɗaki da akwai wata kan fenti mai haske wanda yake kamar farin fenti haka. Sannan ina son ganin ɗaki da abun da ake kira tile a ƙasansa. Ina son in ga ɗaki da labule mai kyau a cikin yanayi mai kyau. Ina son in ga ɗaki a da wata kan ainihin sifika wacce zan kunna karatu ko kuma in kunna kiɗa a lokacin da nake buƙatar nishaɗi. Ina son ɗaki gaskiya sosai da sosai, eh, in gan shi a cikin yanayi mai kyau, yanayi me wanda zai ba ni annashuwa a lokuta daban daban. Ɗaki mai haske sosai yakan sa ni nishaɗi duk lokacin da na farka ko da bacci nake yi, nakan yi godiya ga Allah lalle da Allah ya ni'imta ni da shi. Ainihin wato wannan yanayi na ɗaki mai kyau da kuma cikin haske da jin wata kan kayan kallo da kuma rediyo wacce take ba fitar da sauti da abubuwan bambanta kala kala. Wata kanna more rayuwa gaskiya ina son ɗaki mai kyau wanda yake da kaya na more rayuwa mabambanta kuma ina son ɗaki wanda yake da yanayi wanda yake da banɗaki a cikinsa. Ina zan yi wanka ba sai na fito ba kuma a yanayin banɗakin ya zamanto cewa akwai ruwa ko da yaushe a cikin ainihin wato banɗakin ba sai na fito ina ɗebo ruwa ba. Idan zan yi wanka na ko kuma zan yi bukata ta ta ya zamanto cewa kawai na yi ne kai tsaye ba tare da ma wani ya san abun da nake ciki a shi ainihin wato wannan ɗaki ba. To a ƙiƙanin gaskiya wannan ɗaki shine ɗakin da na fi so, ɗakin da na fi ƙauna, ɗakin da na fi ƙaunar mu'amala da shi ta yau da kullum. Wannan ɗaki abin soyuwa ne a gare ni, abin ƙauna ne, abin so ne kuma ina ƙaunarsa ɗari bisa ɗari. Ina ƙaunarsa haƙiƙanin gaskiya ina son irin wannan ɗaki. Saboda haka ina sonsa, ina ƙaunarsa, ina alfahari da shi ainihin wannan ɗaki sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Ɗaki ne wanda yake burge ni, ɗaki ne wanda nake ƙaunarsa, ɗaki ne wanda a ko da yaushe nake so nake soyuwa da shi domin in ba ni da aikin da zan yi ma a waje gaskiya, na fi son in shiga cikin wannan ɗaki in dai da akwai irin yanayin da na zayyano a cikinsa.

To, a gaskiya nakan goga haƙorina a mabambantan lokuta kuma a yanayi daban-daban. Misali kamar duk lokacin da zan gabatar da wani ibada, na sallah ko kuma addu'a, nakan yi ƙoƙari in goge bakina. Domin haka Musulunci shi ya tanada mana da shi. Goge baki abu ne mai kyau a Musulunci wanda ya sa nake yin sa a mabambantan lokuta a lokuta da dama. Nakan yi ba tare da ma wani ya san ina yi ba ko da ina cikin ɗaki ina yin kayana. Domin goge baki abu ne mai kyau wanda idan ka yi al'umma za su ji daɗi kuma kai ma za ka ji daɗi. Saboda idan ba ka goge bakinka ba ka je kana yin magana cikin mutane, za ka ga kana yin magana mutane suna toshe bakinsu saboda ainihin bakin yana fitar da wani wari wanda yake bai kamata ba. Kuma ko da a cikin addini da kuma zamantakewa ta rayuwa kamata ya a ce idan za ka yi magana a ce lalle bakinka yana da kyau, yana da tsafta yadda mutane ba za su ji warinsa ba. Domin idan kana magana ana jin wari a bakinka, mutane za su raina ka sannan mutane za su diga maka wani irin kallo a cikin al'umma da dai abubuwa mabambanta, abubuwa kala-kala. Wannan shi ne dalilin da ya sa muke goge bakinmu a mabambantan lokuta a lokuta mabambanta da kuma yanayi daban-daban. Wannan shi ne a takaice ubangiji Allah yasa mu dace. Ubangiji Allah ya bamu ikon gudanar da wannan abu a na yau da kullum a kuma ko da yaushe. Domin shi goge baki abu ne mai kyau, abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda mai sauraro inda zai ji falala ma. Ko da a Musulunci ba ka ga falala ce wacce take da dunbun yawa, falala ce wacce take da tarin albarka wajen goge baki. Goge baki abu ne wanda yake da tarin muhimmanci ga lafiyar ɗan adam da kuma wa takan kwarjini na wajen mutane da sauran abubuwan da suka shafi hakan. Saboda haka ya kamata mutane su lura da shi ainihin wato aiwatar da wannan aiki da sauran abubuwa makamantan haka a kula da su sosai da sosai, a kula da su wajen yin tsafta. Domin tsafta tana daga cikon imani kuma duk lokacin da ka goge bakinka ka ga ka tsaftace shi toh kuma ka ga lalle ka ƙara cika imaninna ka sosai da sosai. Domin haka mazan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya koyar da mu a mabambantan littattafai da kuma mabambantan shika yoyi da kuma ruwayoyi.

To, alhamdulillah ina shan ruwa sosai da sosai. Ina shan ruwa da yawa ɗari bisa ɗari kuma ba zan iya ma ƙa'idance ga adadin ruwan da shi ainihin wato nake sha ba. Domin shan ruwa lokaci gare shi shan ruwa yana da bambanci sosai da sosai ga yanayin abubuwan da ake amfani da su na yau da kullum. Za ka ga idan ka ci abinci a yanayin abincin abincinka kuma yanayin shi shan ruwan da za ka yi da kuma yanayi mabambanta da sauran abubuwan da suka shafi haka. Aƙalla a rana na kan iya shan ruwa sau goma ko sha biyar ko kuma sama da haka ko kuma ashirin ma ya danganta da shi ainihin wato wane irin abinci na ci da kuma wane irin yanayi na ke ciki. INa cikin yanayi ne na zafi ko kuma ina cikin yanayi ne na sanyi. Idan yanayi ne na sanyi za ka samu ƙoƙoluwar shan ruwa sai dai lokacin cin abinci. In ka ci abinci za ka sha kamar lader kamar uku ko biyu haka baya wucewa amma idan da zafi ne za ka ga kafin ka ci abinci tun da asuba ma kafin ka tashi daga bacci za ka ga kana ta shan ruwa. In ka tashi daga bacci kuma za ka ga ka cigaba da shi ainihin wato shan ruwan nan har izuwa lokacin cin abinci kana sha amma za ka ga kana yawan yin fitsari. Kana shan ruwan sai ka kasha sama da lader ashirin ko kuma talatin ma a yini guda. Saboda haka ruwa abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda ba za mu iya ƙa'idance ga adadin guda nawa muke sha a rana ba. Amma dai kan lallai lallai tabbas muna shan ruwa sosai da sosai ɗari bisa ɗari a kuma mabambantan lokuta a mabambantan yanayi da dama. Wannan shi ne Allah ya samu dace ameen subhanallah.

To a al'ada dama kuma za ka samu ai kowacce lokacin biyan kuɗi za ka ga daɗi ne ake ji a wannan lokaci. Daɗi ake ji a lokacin biyan kuɗi saboda ai lokaci ne wanda mutum zai ƙaru, za a bashi abin da yake ya, ya yi aiki a kansa. Za ka ga ai haƙƙin ka ne za a baka to lallai za ka ji daɗi sosai da sosai kuma ɗari bisa ɗari. Amma kuma ya danganta da shi yanayin yadda ka yi amfani da albashin naka. Za ka ga wani albashin ya riga ya ƙarar da shi a wajen bashi tin kafin ya zo karɓan ainihin wato shi albashin, to rana albashin za ka samu rana ce ta baƙin ciki, rana ce wacce kwata-kwata baya cikin jin daɗi. Sai dai farin ciki guda ɗaya ne shine duk lokacin da ake bin ka bashi ka ga ka biya to wannan lokaci ne wanda za ka yi farin ciki sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Amma banda wannan dai yanayi kishi bashi da kake gani bashi ne abu ne wanda yake tayat da hankali wanda yake sa mutum firgici da kuma fargaba da sauran abubuwa mabanbanta wanda suka shafi kai tsaye rayuwar ɗan adam a mabanbantan lokuta.

Nakan taimakawa mutane ta hanyoyi mabambanta. Misali, akwai abubuwa da dama wanda za ka ga mutane suna so kuma suna ƙauna amma ba su da hali. Yi shi taimako kuma ba sai mutum mara hali ba. Kakan iya taimakawa duk wanda ba shi da ainihin wato hali. A mabambantan lokuta za ka samu wasu mutane ba su da alfarma ko kuma ita ainihin wayewa ta shiga cikin jama'a da kuma cudanya da al'umma. Na yanayin zamantakewa ta yau da kullum. Misali, za ka samu abu kankani wani za a iya cin zarafin sa a ɗauke shi a kai shi gurin hukuma a kan laifin da bai aikata ba ganin gida djincinsa ko kuma wani abun makamantan haka sai ka ga ana nema a ci masa zarafi a kan shi a ainihin wato wannan abu. To, ta wannan ɓangare na kan iya taimakawa ƙwarai da gaske kuma ɗari bisa ɗari ta hanyar zuwa in shiga masa, in shiga cikin lamarin domin in fitar da shi daga cikin halin da yake ciki na rashin gata ko kuma rashin ilimi ko kuma rashin wayewa. Za ka samu wasu mutane mabambanta a cikin al'umma. Za a yi wani abu da su tare da wasu mutanen daban masu son zuciya. Sai su yi amfani da wata dama wacce take nuna cewa su waɗannan mutane ba su waye ba ko kuma ba su san su, ba su san me ma suke yi ba. Sai su yi amfani da wannan dama ta hanyar cizgona masu da muzanta masu ta hanyar kai su gurin 'yan sanda su kuma 'yan sandan mu sun gurbace cin hanci ya yi yawa da sauran rashawa da sauran abubuwa makamantan haka. Sai ka ga an riƙe mutum a kai ana ta jan sa ana ci masa kuɗi da sauran abubuwa wanda suka shafi haka. To irin wannan na kan taimakawa mutum in shiga cikin lamarin sa domin ƙwato masa haƙƙinsa ta hanyar amfani da ilimi da nake da shi da kuma karatuna. Zamani na kan yi ƙoƙari in ƙwato wa mutum haƙƙinsa ta hanyoyi mabambanta. Na kan iya saka dukiyata ko kuma in ɗauko lauyana wanda nake amfani da shi in saka shi a kan, ah, watakan mauɗu'in domin ya taimaka wajen kawo ƙarshen shi ainihin wato wannan zalunci da ake yi wa shi mutumin da nake so in taimaka. Ka ga wannan hanya ce wacce nake ƙoƙari wajen taimakawa mutane da ita domin gaza wasu wajen wayewa ko kuma wajen kuɗi ko kuma wajen ilimi da sauran abubuwa makamantan haka. Sai kuma bangare na lafiya za ka samu wani yana cikin mawuyacin hali ba shi da abun da zai lura da kansa. To, duk da dai ba wa wasu tarin kuɗi gare mu ba amma mu kan iya ƙoƙarta domin ganin cewa wanda yake kusa da mu bai sha wahala ba bai jigata ba. Abun da Allah ya hore mana mu kan yi ƙoƙari mu magance wannan matsala wacce ba ta fi ƙarfin mu ba. In kuma ta fi ƙarfin mu kuma muna ganin lalle, lalle ya kamata mu taimaka, mu kan iya tura ta gaba gurin wa'yanda suke manyan mu ne sun fi mu abin hannu za su iya taimakawa ɗari bisa ɗari domin ainihin aiwatar da aikin alkhairi a kan su wannan bayan Allah da suke buƙatar taimako ta bangaren lafiya. Ko kuma za ka samu yara ne a unguwa basa zuwa makaranta, iyayen su ba su kula da su ba da sauran abubuwa makamantan haka. Mu kan iya sa ido domin ganin cewa an daƙile ita wannan ɓarna ta rashin zuwa makarantar yara. Domin ɓarna ta rashin zuwa makarantar yara ɓarna ce wacce take idan ka kau da idon ka to abun zai zo ya shafe ka kar ka yi duba da cewa wai ba 'yan gidan ka ba ne ba. Idan suka zo basa zuwa makaranta za su ɗauko wata gurbatacciyar ɗabi'a daga can wani waje wanda suke zuwa yayin bukin zuwa wannan makarantar tasu. To, ɗabi'an nan da suka ɗauko ita za su kawo muku cikin al'ummar ku cikin unguwar ku ko kuma za ku hayayyafa za ku haifi 'ya'ya. To, wannan abun zai harbi 'ya'yan ku ko ya harbi jikokinku. To ka ga ba ƙaramin matsala bace ba matsala ce wacce ta shafi al'umma gaba ɗaya amma a zamanin mu na yanzu mutane su kan yi wasa da ita wannan matsala kuma ba ƙaramin matsala bace matsala ce babba wacce ya kamata mu.

Kwarai da gaske, na kan tafiya kasuwanci a mabambantan lokuta. Domin a yanzu haka, ashira nake da fita ita ainihin wato kasuwa. Amma kafin na fita kasuwa, na kan yi kokari in binciki abubuwa mabambanta da kuma yankuna mabambanta domin jin labarin ita ainihin kasuwar da nake son in ci. A wannan gaba ina son in siyo abubuwa guda biyu ne wanda kuma kowanne yankunansa daban daban ne. Inda na fi ƙarfi wajen samun abun da nake so na siyo, to a nan nake son na je na aiwatar da ita kasuwa ta. Misali, ina son in siyo wani abu wanda ake kiransa waken gwari wanda turawa suke cinsa a matsayin abinci da kuma Yarabawan mu. Amma a nan Hausawan mu ba su fiya amfani da shi ba kuma ana noma shi. Don wasu suna noma shine kawai domin su samu kuɗi amma ba su san ainihin abin da ake yi da shi ba. Kuma wannan abu abinci ake yi da shi ba wai wani abu na daban ba. To, yanzu haka a yankunan da muka fi samun shi wannan waken gwari, yanki ne na Jigawa da kuma wani yanki a Bauchi da kuma wasu yankuna na jahar Yobe. Na ba da cigiyarsa a bincika mani shi ainihin farashinsa da kuma yanayin samuwarsa a cikin kasuwa. Idan ya samu yanayin motar da za ta ɗauko mani shi zuwa, ita kasuwar da nake zuwa in siyar kasuwa ce ta an amfanin gona wanda yake ƙaf faɗin Afirka. Ita ce babbar kasuwa a yankin. Kasuwar Dawanau ke nan. To nawa ne kuɗin motar da zai kawo mani wannan kaya kasuwar Dawanau. Wannan bincike duk lokacin da zan aiwatar da kasuwa ta kafin na je, na kan yi wannan bincike domin samar da maslaha a kasuwa. Ta wannan hanya ce zan gane, eh zan samu riba ko kuma faɗuwa ce a ciki. Wanda ya kamata dukkan wani ƙwararren ɗan kasuwa kafin ya fara aiwatar da kasuwa, ya kamata ya diga bincike akan ita kasuwar kafin ya je ta. Domin ta wannan hanya ce ita asara ba ka iya guje mata idan Allah Subhanahu wa ta'ala ya qadarta sai ka yi ta. Amma akan iya ɗan kaucewa ko kuma a san wani abu dangane da ita asarar ke nan. Misali kamar yadda na tambayi wannan farashi in dai ta tafi akan abun da na tambaya ɗan ba wai ta canja zani a cikin ita ainihin kasuwar ba. Za ka samu lallai, lallai wannan bincike da na yi in ya tafi yadda nake so ko kuma yadda na tafi a kansa za ka samu. Idan da ci to zan je in kuma babu ci zan yi haƙuri in zauna a gida domin a mafiya yawan lokuta haƙuri da fita kasuwan ya fi ga zuwan nashi. Za ka samu muhimmakon ka samu riba. Za ka je na farko ka sha wahala duk da wannan ita sunna ce ta kasuwa kuma ka samu wata kan asara. Sai kasuwar ita ainihin abun da nake so ɗayan in je, shine kasuwar Sobo. Saboda haka kasuwar shi ma ina nan ina bincike don na kira wani abokin kasuwar mu da yake cambuci ƙaramar hukumar ta Bawa Ɓalewa domin binciken ita kasuwar soɓon, ya yanayin samuwar sa yake da kuma wane iri ne mai kyau suke fitowa da shi ko kuma mara kyau. To har yanzu bai dawo mani da ainihin sakamakon binciken da na bashi ba amma na kan tafi kasuwa kuma inda nake tafiya kasuwar ba wai kasuwa ce ta kusa ba. Mafi akasari ni na fison tafiya kasuwa ta nesa don kasuwannin mu da suke kurkusa da mu ni ba ma saba cinsu ba domin mafi yawancinsu ƙananan kasuwa ce wacce idan ka je ba ka samu kaya sosai kamar mu da muke riƙe jari mai ɗan ƙarfi a hannun mu. Za ka ka je kasuwa daga miliyan ɗaya abun da yi miliyan goma za ka iya tafiya da su kuma ka kaso su. To kasuwannin mu wanda suka zagaye mu na kusa da mu za ka ga idan ka je da miliyan ɗaya ma sai ka wuni ba ka samu ka kashe ta ba ka ga. Mu da muke iya kashe kuɗi da yawa a cikin kasuwa ba za mu iya cin wa'yannan kasuwanni na kusa da mu ba. Dole mu yi haƙuri mu tafi da nesa domin kuma nesan shi ma ba wai daɗi gare shi ba domin dukkan kasuwa take da nesa. Akan ci wahala sosai a kan kasuwar da take kusa da mu. Misali, ka ga yanayin tafiya za ka tafi kasuwa da sassafe. Ka je ka isa da rana rana ka fara cin kasuwa kafin ka gama-

Tabbas na kan sa turare domin turare abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan adam. Turare abu ne mai ɗumbin tarihi da kuma abubuwa mabanbanta domin turare abu ne wanda babu wanda zai ce ba ya son shi gaskiya sai dai in wanda yake da wata matsala ta daban a cikin ƙwaƙwalwarsa. Turare abu ne wanda duk wanda yake mu'amala da mutane yau da gobe dole zai so turare domin idan ka saka shi kakan ƙara ƙwarjini a cikin al'umma, kakan ƙara mutunci da kuma ainihin wato farin jini. Duk inda ka gifta za ka ga ana mararinka, ana binka da kallo yayinda ƙamshinsa ya bugi watakan mutane. Musamman turaren Icon da Black SS, Black Ohud da kuma Manjul. Wa'anan duk turarurruka ne wanda nake amfani da su a mabambantan lokuta. Sai dai yanayi ya sa kamar shi Manjul ɗin da yake yayi tsada, da na kan iya siyan sa kamar naira dubu ashirin da biyar zuwa ashirin amma yanzu ya tafi kam kusan dubu hamsin zuwa sama haka dan shi kan na daɗe ban siyeshi ba. Amma kamar shi Icon ɗin ko da yaushe na kan iya amfani da shi domin ba shi da tsada ainihin cancan. A yanzu abun da ake siyar da shi bai wuce naira dubu goma ba zuwa goma sha biyar, ya danganta da yanayin wanda zaka siya. A mabambantan lokuta ma akwai ƙananun sa da baya wuce dubu biyar wanda duka na kan iya siya kuma in yi amfani da su kuma ina jin daɗin amfani da shi ainihin wato shi Icon ɗin sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Alhamdulillahi ina yi wa Allah godiya da ya ba ni ni'ima wacce nake iya amfani da turare domin wasu za ka samu basa iya bambance ƙamshi, basa iya bambance wari, basa iya bambance dukkan wani abu wanda ya shafi ainihin wato shaƙa basa iya bambance wannan abu. To wannan ba ƙaramin nasara ba ce da na samu ta wajen iya bambance ko kuma fayyace ƙamshi da wari saboda haka ya sa nake son turare. Domin za ka samu shi turare ko a Musulunci abu ne wanda yake da kyau. Abu ne wanda duk lokacin da za ka ga-- za ka shiga wurin taro akan buƙata da ka saka shi turaren domin ya ƙara haskaka ƙwarjininka da kuma ainihin wato girman ka. Turare idan ka shi ka tabbatar da cewa ka gamsu, kai kanka ka gamsar da kanka cewa wannan turare yana da ƙamshi sosai da sosai to za ka ga za ka samu ƙwarin guiwa sosai da sosai wajen aiwatar da shi aiki-- aiwatar da aiki a mabambantan lokuta. Ba za ka ji kunyar shiga cikin al'umma ba. Ko da yaushe za ka ga kakan iya shiga cikin al'umma da ƙwarin gwiwa sosai da sosai domin ka gamsu cewa eh kana da tsafta kuma mutane ma jin wannan ƙamshin turare ba su ji wani tashi na bashi ko wani wari. Ba jin wannan ƙamshin turare za su tabbatar da eh wannan mai tsafta ne kuma duk inda mai tsabta yake za ka samu da cewa yakan-- yana da ƙwarjini a cikin al'umma. Ko da a wurin mata misali za ka samu mata sukan so mutum ɗan gaye wanda yake mu'amala da turarurruka kala daban daban da sauran abubuwan da suka shafi harkar ƙamshi dai. Alhamdulillah ina son turare sosai da sosai musamman wa'yannan turarurruka da na lissafo kamar Icon da kuma Black Oud, Black SS da kuma ainihin wato shi Manjul ɗin. Wa'yannan duk turarurruka ne masu kyau wanda nake son su kuma ina saka su a ko da yaushe. Duk lokacin da nayi wanka na fito ko babu inda zan je sai na saka turare musamman idan zan shiga cikin masallaci ina son in saka turare domin in shiga cikin ƙamshi da kuma annushuwa yakan sani farin ciki a ko da yaushe. Duk lokacin da naji ina yin ƙamshi sosai ina jin farin ciki sosai da sosai ɗari bisa ɗari. Alhamdulillah ina yi wa Allah godiya da wannan ni'ima da ya bani domin za ka samu wasu shi ainihin ƙamshin turaren ma basa jin sa. Balanta nasu san yaya yake, balantana su san har cewa wannan abu ne mai kyau.